Tabbas ina yin kiran bidiyo sosai da sosai ta hanyar WhatsApp ko kuma Facebook. Ina jin daɗi domin idan nayi duk wanda za mu yi waya da shi, kaga ina kallon sa ido da ido. Kuma sannan yana sauƙaƙa mini wajen kira domin cin kuɗi. Domin kira ta hanyar layin sadarwa kai tsaye yana da jan kuɗi sosai da sosai. Kuɗinka suna sunfi tafiya sosai akan kira ta hanyar bidiyo. Domin shi kira ta hanyar bidiyo ba kuɗinka za a ɗauka ba, data kace za a ɗauka. Ita kuma data tana da sauƙin amfani sosai da sosai. Ɗari bisa ɗari akan layin kira.

To, ina kiyaye kalmar sirri na ta hanyoyi mabambanta. Misali, nakan ɓoye ta a cikin akwatin email, ko kuma na samo, littafi da biro in rubuta domin in ɓoye. Na kan yi kaffa-kaffa da ita, saboda mutane kada su san ainihin lambar sirri ta. Domin, idan ka san lambar sirri ta guda ɗaya ko da ta waya ce, za ka iya amfani da ita wajen buɗe abubuwa da dama na rayuwa ta, misali, kamar banki, ko wasu application ɗin da suke cikin wayata, da sauran abubuwa makamantan su. Lambar sirri lamba ce mai haɗarin gaske, kuma lamba ce mai mahimmanci ga rayuwar al'umma, waɗanda suke amfani da ita. Saboda haka ina kiyaye ta sosai da sosai. Ina kare ta daga shiga cikin matsala, domin idan ta shiga cikin matsala, tamkar ni ne na shiga cikin wannan matsala. Saboda haka na kan yi ƙoƙari, in kare ta daga faɗawa hannun wanda ba shi da amana, ko kuma wanda ba shi da ma'amala mai kyau da mutane. Na kan kare ta sosai da sosai musamman ta bankuna na, da sauran abubuwa makamantan su, da kuma hanyoyi na sada zumunta, kamar WhatsApp, ko Twitter, Facebook, WeChat, LinkedIn da kuma Instagram.

Abin da nake siya daga kasuwa ya danganta da irin kasuwar da naje. Misali, akwai kasuwar da nake zuwa a Yobe, jahar Yobe, jaha ce wacce take arewa maso gabashin Najeriya. Idan naje wannan kasuwa nakan siyo ƴaƴan tafasa ko na siyo ƴaƴan riɗi da dai sauran abubuwa makamantan haka. Akwai kasuwannin da nake zuwa a Bauchi, su kuma abin da nake siyowa a kasuwar, ina siyo gero ko dawa ko maiwa da dai sauran dangin wadannan abubuwa. Akwai kasuwannin da nake zuwa a Ubba, Donga, Aba ko da Canchangi. Waƴannan kasuwa suna tsakanin Taraba da Benue. To nakan siyo gyaɗa wani lokaci ko kuma rogo ko waken suya da sauran abubuwa wanda suka shafi hakan. Sai kasuwar Niger da kuma Kebbi. Suma a wadannan kasuwanni abin da nake siya shine gyaɗa ko kuma farin wake. Duka wadannan kasuwanni da na lissafa kasuwanni ne manya-manya wanda suke fitar da kayan abinci kuma duka kasuwannin daga arewacin Najeriya suke gaba ɗayansu domin a halin da ake ciki babu kasuwanni manya-manya masu kyau kamar su in dai a Najeriya ne. Domin sune kasuwanni wanda ake siyar da kayan abinci sosai da sosai wanda duk abunda kaje nema zaka samu ka siyo kaima ka siyar ka ci riba.

Launukan da na fi so launuka ne mabambanta, ba wai guda ɗaya bane ba kuma ya danganta da wane irin abu ne. Misali kamar tufafi, ni ana nawa a'ayin ina son launi mai ɗan duhu-duhu kamar kore ko kuma baƙi-baƙi da kuma kalar ruwan toka in dai dangane da tufafi ne. Idan kuma a wajen fentin gida ne, na fi son launi wanda yake fari domin ya fi kyau, ya fi burge ni da kuma ruwan toka da dai sauran launuka makamantansu. Wannan launuka su ne launukan da nake so kuma nake sam ma'amala da su a koda yaushe. Su nake so in diga amfani da su, da ruwan toka, da fari, da kore da sauran mabambantan launuka domin ni ba launi ɗaya nake so ba. Ina son launuka daban-daban kala-kala domin jin daɗin amfani da su nake yi. Sannan ina son launin ruwan ganye wanda ake ce wa kore. Ina son amfani da shi domin an ce shi kansa yawan kallonsa ma yana ƙara ƙwarin ido. Wannan shi ne dalili da ya sa nake sonsa, nake son amfani da shi kuma nake jin daɗin amfani da shi a koda yaushe, a ko ina, a duk inda na dosa. Alhamdulillah, ina jin daɗin amfani da waɗannan launuka dana lissafa.

Eh, muna da wifi a gida amma ba babba bane ba. Mini ne nake amfani da shi, abin da na siyo shi a shagon MTN naira dubu ashirin da biyu da ɗari biyar da layinsa a ciki suka siyar muni. Akwai data giga talatunce a cikinsa. Na ƙarar da shi ni kaɗai a cikin kwana goma. Tabbas ina da shi amma bawai babba bane ba, ƙarami ne kuma network ɗinsa abun da yake harbawa shine 4G kuma ina jin daɗin mu'amala da shi sosai da sosai. Shi wifi ɗina nakan iya amfani da shi a cikin gida sannan nakan iya yawo da shi a cikin aljihuna a ko da yaushe idan na ga dama. Wifi ne mai kyau, yana da sauri wajen amfani da shi ta hanyar yanar gizo-gizo. Za ka ga baya ɓata lokaci da sauran abubuwa makamantan su. Ina jin daɗin amfani da shi saboda haka na siye shi. Abu ne mai kyau, mai mahimmanci wanda mutane ya kamata ace su dinga siyansa domin yin amfani da shi zai sauƙaƙa musu wajen tsayawa, wajen amfani da yanar gizo-gizo. Zai riƙa tura su izuwa abubuwa da sauri da sauri su dinga amfani da shi. Ya kamata dai a dinga amfani shi musamman na kamfanin MTN.

Ina magance koke-koke ta hanyoyi mabanbanta. Ya danganta da wane irin koke ne misali, sai aka je wurin aiki, yara suka kawo karar cewa. Wanda yake shugaba a wurin wannan aiki baya musu adalci. Toh, hanya ta farko da za abi wajen magance wannan koke-koken yara shine, ba zama za ka fara yi da su tare gaba ɗaya ba. Abin da za a fara yi shine Kirawo ainihin waɗan nan yara. Ka tambaye su dame-dame ake musu, me kuma suke ji. In suka faɗa maka, sai ka kirawo ainihin shugaban ka faɗa masa. To, kai gashi gashi ga abin da aka ce. Ka zayyana masa duk abin da aka faɗa ka da ka rage kuma ka da ka ƙara domin haɗa fu husu ma. Idan ka faɗa masa, shi ma haka ga zai yi maka bayanin sa na dalilin sa na yin hakan. Idan ma kuma ƙarya yake zai faɗa maka. To, kai gashi gashi ga abin da aka ce. Wannan babban wurin aiki. In ka zayyana musu, za su iya musawa ko su gaskata. To, daga nan kuma sai ka haɗa su guri guda sai a tattauna bisa fahimtar juna da kuma ba da shawarwari da ba da haƙuri da haƙurƙurtar da juna domin a zauna lafiya. Wannan hanya ita ce hanya mai sauƙi wajen magance matsaloli da kuma koke-koke na al'umma da kuma abokan mu'amala da abokan zama.

Ina amfani da ajiya a yanar gizo domin ina jin daɗin hakan. Abu ne mai amfani kuma mai muhimmanci wanda ko da yaushe idan ka ajiye abunka a yanar gizo-gizo, to fa ka ajiye dahir. Ba ka da fargaba, ba ka da tashin hankali. Duk lokacin da ka bukaci abunka, zuwa zakai, za ka ɗauka. Babu gara, babu zago. Saboda haka shine dalilin da ya sa nake son amfani da ajiye-ajiye a yanar gizo-gizo. Domin abu ne wanda dama ba wanda ka ba wa ajiya ba, balantana kazo kace wa ne ɗauko mun ajiyan nan. Ku zo ku hau fitina da shi, ko ya taɓa ko ya yar ko kuma ya ce bai ma san inda yake ba. Abu ne wanda kawai hawa za ka yi, ka ajiye shi a yanar gizo-gizo amma bambantan wurare da sauran abubuwa makamantan su. Nakan iya yin ajiya a kan Facebook dina ko kuma akwatin email da sauran abubuwa makamantan haka. Kuma ina jin daɗin wannan ajiya sosai da sosai. Ɗari bisa ɗari ina jin daɗinta domin ita ce kawai hanyar da raina kwata-kwata baya ɓaci idan na yi. Duk lokacin da na bukaci abuna, a lokacin fa zan zo in same shi a yadda yake, a inda yake. Ba wanda ya gutsira, ba wanda ya taɓa, ba wanda ya bincine shi. Ba zaka samu wata illa ko kaɗan ba. In ka ga ka samu illa, to wannan fa illa daga kai ne. Yadda ka ajiye shi haka za ka ɗauka. Da abun da ka ga ya same shi, to dama a haka ka kai shi wajen ma'ajiyan nan. Yanar gizo-gizo wuri ne wanda nake ajiye takardu da sauran abubuwana na sirri wanda suka shafi rayuwa ta. Wannan shine abubuwan da nafi so in ajiye takardu da kuma abubuwa na sirri Misali kamar lambobin sirri da sauransu.

Dahuwa kai, ina iya dafa abinci sosai da sosai. Domin idan na dafa abinci kai ka rantse kace namiji ne ya dafa. Sannan yana daɗi sosai da sosai. Musamman ma wake da shinkafa da mai da yaji ko kuma taliya dafa duka. Wa'ennan abinci ne wanda nake dafa su a cikin ɗakina. Ina da gas da komai da komai.

Yadda nake karɓar baƙo shine, ina karɓar baƙo ta fuska mai kyau, ta yanayi mai daɗi. Baƙon koda na san shi koda ban san shi ba, shi karɓar baƙo a cikin addininmu abu ne mai kyau, abu ne mai muhimmanci. Za ka ga idan baƙo ya zo da farko na sauke shi a guri mai kyau, mai tsafta. Zan kawo masa ruwa ya sha, in kawo masa abinci ya ci. Sannan in ɗan ɗebe masa kewa da hira, muɗan yi hirarrakki tare da shi. Tukuna sai in ji me ke tafe da shi ko kuma me ya kawo shi. Ta wannan hanya, ta ciyar da baƙo da farko da kuma shayar da shi. Wannan ita ce hanya ta farko da nake karɓar baƙo. Bayan ita, ina samun masa waje mai kyau na kwanciya, wata kan muhalli ke nan. Sannan in ɗan ɗebe masa kewa da hira, muɗan yi hirarrakki tare da shi. Sannan baƙon ya danganta daga ina yake, daga birni yake ko daga ƙauye. Sannan in ɗan ɗebe masa kewa da hira, muɗan yi hirarrakki tare da shi. Tukuna sai in ji me ke tafe da shi ko kuma me ya kawo shi. Idan kuma a gurin da yake, munfi shi birni, zamu dauke shi, mu zagaye dashi mu kaishi cikin birane, yaje ya gano abubuwan al'ajabi, yaje ya gano manyan tituna da manya manyan gurin shaƙatawa da sauran gurare da dama. Za mu kai shi gurin tarihi, gurin ajiye namun daji da sauran abubuwa makamantan haka. To wa'innan hanyoyi, hanya ce wacce nake saukar baƙi kuma, ina faranta musu rai tun daga farkon zuwansu har lokacin tafiyar su. Ba hanya ce mai sauƙi ba, dole hanya ce mai tsauri domin hanya ce wacce dole sai ka kashe kuɗi idan ka tashi yin hakan. Amma kuma mukan ɗore wa miyi domin shi baƙo, baƙon ka, in ji 'yan hausa suka ce annabin ka. Wannan dalili ya sa muke zagayawa da baƙo, ya ga guri kala kala domin idan ya tafi ya riga tunawa da wannan ziyara da ya kawo. A ransa cewa eh lallai ya yi ziyara, saboda da ya zo ma har guri kaza har guri kaza an kai shi. Kaga wani ma in ba shi da sha'awar zuwa wannan ziyara, idan ya ji ga abun da aka yi wa wane, shi ma zai ji cewa eh ya kamata dai ya zo lallai lallai a kai shi wannan guri.

Eh na'am, ina jin kukan zakara da safe tun daga misalin ƙarfe uku da rabi na dare har zuwa ƙarfe shida da rabi na asuba na kan ji kukan zakara yana ta cara, yana ta cara. To masu magana suka ce duk lokacin da ka ji kukan zakara a addinin musulunci, abun da yake faruwa ya ga mala'iku ne. Wannan kukan zakara idan ka ji shi sai ka tsaya ka yi roƙon Allah, abun da kake bukata da kuma na rayuwa. In Allah ya yadda ana sa ran Allah zai biya maka bukatanka a wannan lokuta. Kukan zakara yana da kyau, abu ne mai kyau a cikin musulunci, abu ne mai ɗimbin tarihi. Sannan shi kansa kukan zakara wani lokacin l-yana iya zama kamar kuwwa wacce take tashin mutane daga bacci yayin aiwatar da ibada. Domin mafi akasarin zakara zaka gan su basa kuka da tsakar dare ko kuma da tsakar rana, sai dai gefe-gefen asuba a daidai lokacin da musulmi yake son tashi ya yi sallar asuba ko kuma wasu nafilfilu na dare. Saboda haka zakara abu ne mai kyau wanda kamata yai a ce kowa ko ba don kiwo ba ko don waɗannan abubuwan ya kamata a ce mutum ya ajiye shi a cikin gidansa domin kukansa yana nuni da cewa gani ya ga mala'iku ne. Kuma in yai kuka sai ka yi addu'a.

Abubuwan da nake yi lokacin da na kamu da mura abubuwa ne masu dama, suna da ɗan yawa amma ga misalin wasu daga cikinsu. Idan na kamu da mura da farko nakan je wurin likita domin ya duba ni. Bayan na dawo daga wurin likita kwana ɗaya, kwana biyu idan ban ji wani sauƙi daga gare shi ba to nakan koma gargajiya in ɗauko magunguna na gargajiya wanda suke a tsari na jadawalin magungunan gargajiya wanda basa cutarwa da sauran abubuwa makamantan haka. Nakan samu wannan magunguna misali kamar tafarnuwa da citta da kurkur da lemon tsami na haɗa na dafa su a guri guda. Idan na dafa su a guri guda sai na tace ruwan su. Idan na tace ruwan wannan ruwa shine nake sha. Na sha da safe, na sha da rana, na sha da daddare. To in sha Allahu za ka ga duk tsananin murar da take damu na ko mai saka zazzabi ce ko mai sa ciwon kai da sauran abubuwa makamantan haka. Don Allah da za ka ga na warke da wuriwuri. Ko kuma in samo zuma da citta da kakkiya wata kambusashiya citta a daka ta. Wannan idan na samo shi nakan haɗa in cewa kuɗa guri guda. Nakan lasa cokali ɗai-ɗai a kowace rana ko kuma a kowane wuni nakan sha cokali biyu. To wannan abin yakan tafan mini da mura wacce take sa tari da kuma ciwon ƙirji da sauran cututtuka wanda suka safe mura. Domin ita ma murar bangare-bangare ce akwai wacce take kama kai ya diga ciwo, akwai wacce take zubar da majina, akwai wacce take kama ƙirji da sauran abubuwa makamantansu.

Tabbas ina cin citta a cikin abinci. Domin citta a cikin abinci aba ce mai kyau, mai daɗi. Tana sa abinci ya ƙara ɗanɗano idan da ƙarni yakan gushewa. Citta aba ce, aba sinadarin abinci ce wacce muke amfani da ita kusan a ko da yaushe. Mukan iya sa citta a cikin abincin da yake da ɗanɗano mai gishiri, mukan iya sa citta a cikin abincin da yake da ɗanɗano mai sukari. Ita citta tana amfani a kusan fuskoki guda biyun gaba ɗaya na abinci. Domin citta abinci ce mai kyau wacce take ƙara lafiya ga ɗan adam. Takan kare wa ɗan adam daga wasu cututtuka da suke damunsa. Citta abinci ce mai kyau wacce idan ka sa ta a cikin shayi, za ta ƙara ƙamshin shayi sannan za ta magance maka matsaloli wanda su ka danganci sanyi. Citta abinci ce wacce idan ka saka ta a cikin abinci misali kamar shinkafa ko miyar kuka da sauransu ko kuma farfesu na nama ko na kifi. Idan ka zuba citta a ciki, idan naman nan ya zo da ƙarni to idan ka zuba citta a ciki yakan share wannan ƙarni na naman. Za ka samu naman ya yi daɗi, ka ci shi da ɗanɗano mai kyau ba tare da yana tashi ba. Mafi akasari za ka samu wani naman in aka siyo shi yana ƙarnin jini har bayan an dafa shi. To amma fada larar ka saka citta a cikin wannan nama, za ka samu naman ya daidaita, daidai wa daida ba tare da an ji wannan ƙarni ba ko wani abu wanda ya danganci haka. Saboda haka citta, ina son citta a cikin abinci ba ma kala ɗaya ba. A cikin kowane abinci nakan yi amfani da citta domin magance wasu cututtuka da kuma kore wasu abubuwa wanda suka danganci ƙarni da sauran abubuwa makamantan su. Citta abinci ne mai kyau wanda ko wane ɗan adam in dai a ƙasar Hausa yake za ka samu mafi akasari ana amfani da ita a gidaje mabanbanta. Duk wanda yake da hali idan yana cin abinci to za ka samu. Ya siyo ta ko naƙaƙƙiya ko ɗanya ko da sauransu dai ko a wane yanayi ita akan iya amfani da ita. Saboda haka ina son citta sosai da sosai. Citta abu ce wacce nake ƙauna a cikin abinci. Ina son ta ɗari bisa ɗari a cikin abinci. Saboda haka citta aba ce mai kyau. Ina shawartar 'yan uwana su ma wanda baya amfani da ita ya koma ya dinga amfani da ita. Domin citta aba ce mai kyau abin da ya kamata a yi amfani da ita ce a cikin abinci na yau da kullum da ma koyaushe gaba ɗaya.

To, tufafi ba za mu iya cewa ga ko sau nawa muke wanke su ba. Domin wasu tufafin idan ka saka su kakan iya wata ɗaya, biyu, uku, wani biyar, wani shekara ma ba ka sake maimaita shi ba. Saboda haka za ka samu wasu kayan idan ka ɗinka su sai ka kai kusan wata ɗaya, biyu, uku ba ka saka su ba ma. Saboda haka idan aka wanke maka su sau ɗaya za ka samu ka ƙara shafe wasu watanni ko kuma satuttuka ba ka saka su ba. Saboda haka ba za mu iya cewa ga adadin lokutan da muke wanke kaya ba ko kuma ga shi sau nawa muke wanke kaya a cikin sati ko a cikin wata ko a cikin shekara. Wannan ni kam bana iya lissafa wannan abu a wajen wani abu ne mai yiwuwa. Domin ba kowa ne Allah ya ba shi wadatar ɗinka suturar tari tari ba. Su tufafi kaya ne wanda mutane suke sakawa na yau da gobe. To, amma za ka samu wani gaba ɗaya tufafin nasa ba su wuce guda biyar ba, wani ba su wuce goma ba, wasu ashirin. Wani za ka ga yana da tufafi kamar kala ɗari, ɗari da hamsin, ɗari biyu. To yanzu kamar mai tufafi kala ɗari da hamsin, kala ɗari biyu wani idan ya saka fa ba zai sake saka wasu ba ma har abada, ko wanke su ba zai yi ba sai dai ya ba wani. To, ka ga ya danganta da yanayin yawan kayan mutum, sannan shi ne za a tabbatar da ga shi sau nawa yake wanke kaya. Kamar ni dai kam bana iya gane sau nawa nake wanke kaya. Idan ina son kaya, ko yau na saka su na tuɓe idan sun yi dauɗa to zan iya ƙara wanke su a yau a goge mini su, kuma ba zan yi kwana biyu uku ba zan iya ƙara maimaita kaya na ba tare da fargaba ba ko tashin hankali.

Tab an zo gurin. Ai naman da na fi so gaskiya ina son nama kala kala amma naman da na fi so shine gasasshen nama. Idan na samu gasasshen nama misali kamar naman, naman rago gasasshe to na kan ci nama fa sosai da sosai fiye da tunanin mai tunani. Dan naman da zan cinye idan gasasshe ne in aka ce maka ni na ci za ka ce gaskiya karya ne shara aka yi min da ƙage da sauran abubuwa makamantan haka. Amma kuma idan ka gani da idonka za ka tabbatar cewa eh hakan ne da gaske ne na ci ɗin ba shara bane ba. Domin ni kaina wani lokacin idan na samu gasasshen nama na kan bawa kaina tsoro ganin yadda nake haɗi. Diyarsa ba ƙanƙauta babu kama hannun yaro. Domin gasasshen nama ina ƙaunarsa fiye da kima fiye da tunanin mai tunani. Dan akwai wani lokaci da muka taɓa tafiya ziyara wajen Ambassador Nuhu Bamalli Sarkin Zariya wace kan Sarkin Zazzau da aka kai mu masauki na fito yawo ina zagayawa na ga wani rago a banƙare. Lokacin duniya tana kwance abin duniya bai tashi haka ba. Na tambaya na ce nawa wannan ragon da yake muna da ɗan yawa a cikin tafiyartarmu. Sai kuwa mai ragon nan ya ce mini in bashi dubu talatin da biyar. Na ce a'a kai kuwa malam mai rago kai mana sauki mana saukin da za mu iya siya kai mana sauki kwashe kwashe. Nan dai na faɗa muku muka ƙarƙara ciniki a naira dubu ashirin da takwas da ɗari biyar wace kanda muka sayi ragon nan aka yayyanka mana shi muka tafi ɗaki da shi. To ni kaɗai ba na kusa cin cinya guda ba. Abin yi ma kaina ya bani tsoro gaskiya. Saboda haka ina son nama sosai da sosai musamman gasasshen nama shine naman da na fi ƙauna. Naman rago yana burgeni sosai da sosai.

To, nakan ajiye makulli na a mabambantan gurare. Misali, idan yara suna yawan taɓa mani shi suna yi mini wasa da shi, nakan ɗauke shi in ɓoye shi a saman kabod can sama kenan. In ɓoye shi domin kada hannunsu ya kai gurin. Ko kuma in sami akwati na in saka a cikin karkashin kayana in ajiye domin wannan babu wanda zai hankalinsa zai kai gurin ma, balanta na ya gani har ya ɗauka. Saboda haka mukullaye na ina ɓoye su a mabambantan gurare da dama da sauran abubuwa makamantan haka. Shi mukulli abu ne na sirri wanda dole ka ɓoye shi a guri mai kyau a wurinda zaka mora idan ka tashi ɗaukasa. Saboda duk wanda ya ga ɗan mukullin ka in dai zuciyarsa a gurbace take ya ɗauka to zai iya zuwa ya yi maka bana da ba ka tunani a ma'ajiyarka. Wannan dalili ne ya sa nake nisa da makulli na nake ajiye shi a guraren da hankalin mutum ma ba zai kai gurin ba. Misali kamar karkashin kayana na akwatu ko kuma saman kabod na ɗaki da sauransu da kuma karkashin tabarma da karkashin katifata. Duka waƴannan gurare ne da nake ɓoye mukullaye na sai kuma cikin aljihuna yayinda nake fito nake tafiya idan a kafa nake. Idan a cikin mota nake akwai akwatin ajiya ta ciki nakan buɗe ta in jefa ta ciki a karkashin takaddu wanda ina tashi da-- ina tashi zan ɗauka nasan inda na dosa nasan inda na ajiye shi zan je in ɗauki kayana ba tare da na samu wata matsala ba. Wannan sune guraren da a takaice nake iya ɓoye ɗan mukulli na ba tare da na sha wahala ba, ba tare da ina kama kama.

To a gaskiya dai ni na fi son yanayi na sanyi. Dudda ina takura amma dai da sanyin da zafi gwara sanyi. Domin shi yanayi na sanyi ina bana takura ina cikin nishaɗi. Iya ka ci in na ji sanyi in saka kayan sanyi ko kuma bargo. Shikuwa yanayi na zafi dole idan zafi ya zo idan ba ka da wutar lantarki a wurin da ka ke ko kuma wuta ta hasken rana za ka ji jiki sosai da sosai musamman a wajen da yake guri ne na talakawa. Za ka samu gwamnati ba ta damu da ta ba da wutar lantarki isashshiya a wannan yankuna ba. Za ka samu gwamnati tana halin ko in kula tun da dai su suna kwana a cikinta cikin ni'ima to babu ruwan su babu abin da ya shafe su da wannan yanayi da talakawa suke ciki. A lokacin zafi lokaci ne wanda sauro yakan takurawa al'umma akan ɓarke da wata cuta wacce ake kiranta amai da gudawa da sauran abubuwa makamantan haka. Lokacin zafi lokaci ne wanda ƙananan cututtuka sukan tasowa su damu ɗan adam. A wannan lokaci na sa-- na zafi lokaci ne wanda ɗan adam yake matsuwa idan yana cikin talauci. Lokacin zafi lokaci ne wanda dukkan wani ɗan adam in dai a cikin talauci yake za ka ga baya cikin annashuwa da sauran abubuwa makamantan haka. Amma lokacin sanyi shi lokaci ne wanda idan sanyin ya dame ka kai tsaye ka kan iya maganinsa tare da sanya tufafi masu nauyi wanda za su hana shi ratsa jikinka. Shikuwa ka ga zafi babu yadda za ka yi kai ba za ka iya yawo tsirara ba sannan kuma ba ka da wutar lantarki ba ka da wuta da ake amfani da ita ta ɓangaren hasken rana to ka ga babu yadda za ka yi domin magance wannan zafi kenan. Dole sai dai ka yi haƙuri ka sha shi yadda ya kamata har yazo ya yi ya wuce. To saboda haka wannan dalili ne ya sa ni na fi son lokacin sanyi akan lokacin zafi. Ba ko ba dan ni ba ko dan ƴan'uwan mu wanda ba su da ƙarfi da sauran abubuwa makamantan haka.

Tabbas ina amfani da gidan sauro domin shi sange abu ne mai matuƙar muhimmanci a arewacin Najeriya. Domin za ka samu a arewacin Najeriya ne kowai mutum yakan iya gina gida lafiyayye, ya sako magudanar ruwansa a kan santa tana tafiya, tana ɓata kan titina da abubuwa makamantan haka. Sauro ya haɗu, ya cunkushe a guri guda, ya hayayyafa, ya bazama, ya pantsama cikin gari domin ta yaɗa wannan cututtuka wacce take ake kiranta da suna cutar zazzabin cizon sauro. Domin a arewacin Najeriya ne babu dokar gine-gine, mutane suke gini yadda suka ga dama. Ginin yana cunkushewa. Idon lokacin zafi ya zo za ka ga sauro yakan yi tasiri sosai wojen ƙyanƙyashe 'ya'yan sa a ko da yaushe su fantsama wajen cutar da al'umma. Saboda haka wannan dalili ne ya sa ko da yaushe, ko da zafi ne ko da sanyi, ni ba ma na iya kwanciya ba tare da na ɗaura shi ba. Ko mai gajiyar da na yi idan na dawo in babu shi a ɗaure, za ka samu sai na ɗaura shi hankali na yake kwanciya. Wannan shine dalilina na amfani da gidan sauro. Ina amfani da shi sosai da sosai ɗari bisa ɗari a ko da yaushe a kowani yanayi nake ciki. Kai Hasali ma ko Bakonta na je idon na je na zauna ko da garin babu sauro nakan iya ce musu idan da akwai gidan sauro a daure, a ɗauko mani in ɗaura. Domin ni ko da yaushe idan na kwanta ko da sau ɗaya ne sauro ya cije ni za ka ga na tashi cikin zazzabi me, zafi wanda yakan matsantawa rayuwata. Ba na jin daɗinsa ko kaɗan, ba na jin daɗinsa. Wannan shine dalilin da ya sa nake amfani da sange wa to kam gidan sauro sosai da sosai. Ina amfani da shi ɗari bisa ɗari. Ba na san rabuwa da shi yayin da nake bacci ko kuma lokacin da zan kwanta bacci. Idan na ɗaura shi ma sai na bi, na tuttura shi a ƙarƙashin katifar da na kwanta a kai saboda kada ma sauron ya samu kafar da zai shigo domin ya cutar da ni a wannan hali na bacci da nake ciki. Sauro abu ne wanda ya kamata kowane ɗan adam ya ji tsoronsa domin yana haifar da cututtuka kala daban daban, kala da dama. Yakan iya haifar da cuta wacce take karya garkuwar jikin ɗan adam wato kam cutar cizon sauro. Yakan iya rikiɗewa ya haifar da cutar ciwon hanta da sauran abubuwa makamantan haka. Saboda haka sauro abu ne wanda yake abun tsoro wanda kowa ya kamata ace ya guje shi bai kamata ace mutane sukan bari sauro ya cije su ba. Ubangiji Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye mu. Amma ina amfani da gidan sauro sosai da soso wanda ake ce masa sange.

To, a gaskiya apps inda nake amfani da su sun haɗa da Facebook da Instagram, Twitter, WeChat da LinkedIn da WhatsApp da sauran makamantansu. Nakan yi amfani da WhatsApp wajen sada zumunta da kuma ƙulla harkoki na kasuwanci da sauran abubuwa makamantan haka. Shi kuma TikTok, abin da ya sa nake shigarsa, nakan shiga ne domin nishaɗantar da kaina da kuma ɗibewa kaina kewa da sauran abubuwa suma makamantan su. Sai Facebook nakan shiga domin ganin labarai da kuma abubuwa na yau da kullum wanda suka shafi ƙasa da kuma duniya baki ɗaya. WeChat nakan shige shi domin bincike na da sauran abubuwa wanda sirri ne suka shafe ni. Wannan shine a taƙaice dalilin da ya sa nake amfani da waɗannan application ɗin kuma su ne application ɗin da na fi amfani da su a cikin wayoyina. Saboda su ne application ɗin da suka fi soyuwa a cikin raina. Sai application ɗin bankuna na First Bank da Fidelity, Unity da UBA da kuma Opay da Monie Point. Waɗannan su ma application ne wanda kusan ko da yaushe kai kusan kullum ma sai na yi amfani da su domin da su ne nake tafiyar da kasuwancina ɗari bisa ɗari ta hanya mai kyau, ta hanya madaidaiciya. Nakan ji daɗin amfani da su wajen tura muni ko kuma in tura kuɗi a lokacin da nake so a lokacin da na ga dama. Duk lokacin da na shiga wannan bai ba ni haɗin kai ba, nakan koma wancan domin ya ba ni haɗin kai kuma Alhamdulillahi, nakan samu haɗin kai daga gare su. Ina jin daɗin amfani da su sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Ubangiji Allah ya ƙara mani basira wajen aiwatar da ayyukana baki ɗaya.

Alhamdulillah, nakan yi karatu kafin na kwana ko kuma in ce kafin na kwanta. Nakan yi karatu sosai domin kariya ga jikina da kuma lafiyata da kuma neman albarka wurin Allahu Subhanahu wa ta'ala. Misali, idan zan kwanta bacci, nakan karanta ayatul kursiyu, qulhuwallahu falakida nasi da kuma li ilafi. Misali kamar nakan karanta ayatul kursiyu in ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatuhu wa la nawu lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuheetuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wa asi'a kursiyyu hus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Iza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan-nasa yadakhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbuka wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Li 'ila fi quraish 'ila fi hum rahilata ash-shita-i was-saif falyabudu rabba hadhal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amana hum min khawf. Iza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan-nasa yadakhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbuka wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmani r-Rahim. Maliki yawmi d-din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal-ladhina an'amta 'alaihim ghairil-maghdubi 'alaihim wa lad-dallin. Amin. Wa ya nan su ne a takaice karatuttukan da nake yi yayin kwanciya bacci ko kuma in ce yayin kwana a takaice. Alhamdulillah kuma idan na yi, nakan jin daɗin kwanciyata ba tare da yin munanan mafarkai ko kuma wasu abubuwa makamantan haka ba. Domin haka Musulunci ya tanadar mana da shi cewa idan za mu kwanta, mu yi addu'o'in da ya tanada mu yi kafin mu kwanta. Misali, idan muka yi shi zaka ga wani yana jin haushin ka ma ko asiri aka yi maka ana kyautata tan inshaAllahu ba zai kama ka ba sai dai ya koma masa kansa a niyarsa ta bisa. To, alhamdulillah mukan yi ƙoƙari dukda bamu kawo cikkakkun addu'o'in da ake yi yayin baccin ba. Mukan yi ƙoƙari mu yi karatun addu'o'in nan a cikin addinin Musulunci domin shi ne ya tanada mana da su mu yi su yayin kwanciya bacci ko kuma yayin kwana. Ma sha Allahu, wannan dai shi ne a takaice karatun da nake yi kafin kwanciya bacci ko kuma in ce kafin kwana. A takaice ke nan wannan su ne.

Alhamdulillahi ice cream ɗin da na fi so na fi ƙauna shine ice cream mai strawberry ko kuma banana. Waƴannan ice cream guda biyu su ne ice cream ɗin da nake ƙauna, na fi soyuwa da in sha su a kowane lokaci, duk lokacin da na buƙaci shan su. Ice cream ne wanda suna da daɗi kuma duk mai shan su ba zai faɗa maka cewa ga illar su ba. Za ka samu suna da ƙamshi da kuma daɗin ɗanɗano a baki da sauran abubuwa makamantan haka. Misali kamar shi strawberry ɗin za ka same shi, za ka same shi kalan sa ja ne kuma ɗanɗanon sa yana da daɗi a wajen ci da sauran abubuwa dai makamantan haka. Kamar shi strawberry abu ne mai kyau, abu ne mai daɗi wanda idan ka sha shi sai ka ba wani labarin cewa ma ya zo ga fa wani baƙon abu ya zo ya ɗanɗana domin abu ne mai kyau wanda zai ji daɗin sa sosai da sosai. Misali kamar shi ma banana ɗin idan ka sha za ka samu yana da daɗin ɗanɗano da kyau da kyau sosai da sosai kuma launin sa za ka samu launin sa launin banana ice cream ɗin ne misali kamar launin yellow a Hausa dai ba ta da suna amma eh ana faɗa mata da turanci yellow. Wannan shi ne a takaice abun da na fi soyuwa da shi a ice cream.

Ina cin tafarnuwa a mabambantan yanayi, a mabambantan lokaci. Domin tafarnuwa abinci ce mai kyau, magani ce mai kyau wacce take magunguna kala kala daban daban na bangaren sanyin jiki, sanyin mara da sanyi ko wane kala ne. Takan magance cututtuka na ciki da sauran abubuwa makamantan haka. Saboda haka nakan sau tafarnuwa a cikin abinci ko kuma in sha ta a cikin shayi. Domin tafarnuwa aba ce mai kyau wacce duk mai amfani da ita yakan fita daga cikin wasu matsaloli da dama musamman matsala ta sanyi na mara. Shi sanyin mara sanyi ne wanda yake jawo matsala ga lafiyar ɗan adam misali, yakan daƙile wa mutum bangare na haihuwa da kuma jin dadin iyali da sauran abubuwa makamantan haka. Sai kuma sanyi wanda yake na mura, za ka ga mutum yana yoyon majina da sauransu. Shima idan ya sha, yana shan shayi wanda ya danganci tafarnuwa za ka samu nan da nan wannan sanyi na mura yakan tafiya ba tare da tsaiko ba. Sannan tafarnuwa abinci ce mai kyau wacce akan sakata a cikin abinci. Ita tafarnuwa sinadari ne mai kyau wanda idan za'a dafa miya akan daddakata a sakata a ciki domin ƙarawa miyar ƙamshi.

To, a gaskiyar dai rana kun da nake zuwa kasuwa. Ranaku ne mabambanta kuma ya danganta da wace kasuwa zan je. Misali, nakan zuwa kasuwar Danbanya na da kuma Harɗawa da kuma Giyade. Waƴannan kasuwannin duk a Bauchi suke kuma kasuwanni ne masu daɗin ci wanda nakan jin daɗin cin kasuwanni domin idan naje su nakan samu alheri. Akwai wata kasuwa, Gadar Maiwa a can ƙaramar hukumar Tafawa Ɓalewa itama da ke jahar Bauchi. Kasuwa ce mai daɗi wacce ina alfahari da kasuwar nan dan akwai lokacin da naje ta da dubu ɗari uku kawai naje sai da na samu sama da dubu ɗari da hamsin riba a cikin abin da na siyo. Lokacin da na siyo tsamiya cikin azumi nazo na siyarwa da wani kamfani a cikin kasuwar Mutadawa nau watakosabuwar kasuwa, babbar kasuwar hatsi ta Afirka gabaki ɗaya. To, ya danganta da lokuta da kuma ita wacce kasuwa za a je. Yanzu misali akwai kasuwar da nake ci a ƙaramar hukumar Salka wacce take jahar Naija a arewa maso yammacin Najeriya. Wannan kasuwa, kasuwa ce wacce ake cin ta ranar Asabar. Amma misali saboda yanayin nisan garin mukan iya ɗaukan lokuta kafin mu je garin. Akwai awanni da zamu i ba muna cin uban tafiya a hanya. To, zaka samu wannan lokaci ba ma tafiya ranar kasuwar sai dai mu bi kamar ranar Juma'a zamu bi mu tafi kasuwa. Ka ga zamu je garin da daddare da sassafe sai mu tashi mu shiga cikin kasuwa. Ranar Asabar kenan. Ranar Lahadi da ranar Asabar a cikin daren zamu biyo mota mu fito. Motar da muka ɗora kaya zamu biyo ta mu fito. Muna fitowa gari ya waye zamu sauka sai mu biyo ƙaramin mota kafin ka ce me ta kawo mu gida wajen iyayenmu wajen iyalin mu mun kwancewa. Sannan akwai kasuwanni da muke ci a Taraba kamar Abba Donga, Aba ko Kofan Amadu da sauran su. Chanchangi da sauran kasuwanni mabambantana yankin Taraba, Benue da kuma Nasarawa tunda duk garuruwa ne waɗanda suka iya kamuwa. Allah ya hore mana yawon kasuwanci da sauran abubuwa makamantan haka waɗanda suka shafi harkar kasuwa. To, kowace rana nakan iya zuwa kasuwa kamar Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Kowace rana akwai kasuwar da muke zuwa. Ya danganta da kawai lokaci sai dai idan abun da ake siyowa a kasuwar baya tafiya mukan iya haƙura amma kowace rana akwai kasuwar da ake ci a wannan rana. Saboda haka a kowace rana nakan iya tafiya kasuwa. Bana ware wata rana wacce take cewa lallai, lallai wannan ce lokacin tafiya ta kasuwa. Alhamdulillah Ala kulli halin kuma muna samun nasara a cikin tafiye-tafiyen mu na kasuwanci.

A gaskiya an zo da wani abu mabambanci wanda kwata-kwata ya saɓawa ra'ayina. Kallon faɗuwar rana ba wai abu ne mai kyau ba a addinin Musulunci. Wannan kallon faɗuwar rana abu ne na majusa wanda suke bauta da shi. Mu kuma a addinin Musulunci Allah kaɗai muke bauta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saboda haka za mu guji wannan abu domin kada ma a kwatanta mu da majusa masu bautar rana. Wannan shine dalilin da ya sa babu wani ra'ayi ko kuma son yawan kallon ma ita kanta ranar domin tana cutar da idanun ɗan adam idan ka masanta mata wajen kallo. Balantana har mu bi ta wajen kallon faɗuwarta. Ta lokaci guda muke son faɗuwar ranar ko kuma muke son kallon faɗuwar ranar shine lokacin da muke cikin watan azumin Ramadana. A wannan lokaci shine lokacin da muke kallonta muna son rana ta faɗi domin mu sha ruwa saboda mun wune cikin ƙishirwa. Amma in ba don haka ba kwata-kwata ba ma son kallon rana domin kallon rana wani abu ne wanda ya saɓa wa addininmu, ya saɓa wa al'adar Musulmai, ya saɓa wa ɗabi'armu. Daga an ga ka fara wannan halayya za a ce to wane ya ɗauko sabon addini ya kafa. Za ka ga an fara zarginka ana cewa ko ma ka shiga ƙungiyar asiri da sauran abubuwa makamantan haka mabambantan ra'ayi. Mutane za su dinga tattaunawa a kanka a kan abubuwa makamanta haka. Saboda haka don ka guje wa bakin jama'a musamman a ganka da ɗan abin hannu, za ka ji ana cewa to fawa ne tunda kuka ga ya fara kallon rana to ya fa shiga wannan ƙungiya wacce ake ce wa ƙungiyar asiri masu shan jini to ga shi ma har rana yake zuwa ya zura wa ido. To saboda haka kwata-kwata bani da ra'ayi, bana ra'ayi kuma bana son ma naga wani nawa yana irin wannan ɗabi'a domin ɗabi'a ce wacce ko babu komai a cikin zuciyarka mutane su kuma za su diga zarginka da wasu abubuwa makamantan abubuwan da na zayyano a baya. Wannan shine dalili ba komai ba amma kallon rana ba wai abu ne. Ita kakan ta ranar fitowarta tana taimakawa lafiyar jikinmu da fatarmu da idanuwanmu amma fa zura mata ido ka diga kallonta cuta ce ga lafiyar ɗan adam, ga idon ɗan adam da sauransu. Kai tsayawa a cikin ranan ma ta doke ka sosai ta daki fatarka shi ma takan sa wa mutum cutar rana wacce za ka ji ana cewa basir ya kama mutum ɗan ka noma da ciwon zafi. To wannan su ne abubuwan da ma rana take haifarwa. Ba fa na ce wai rana ba ta da amfani ga ɗan adam ba. Rana ita ko take ga amfani da ɗan adam domin dole sai da rana za mu rayu. In babu rana rayuwar mu ba za ta yi daɗi ba musamman mu 'yan yankin Afirka mus kamam ma babu ma haka Najeriya. Alhamdulillah kallon rana ni bana kallonta kuma kwata-kwata ba ma na sha'awar yin haka.

To a gaskiyar magana, ni na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Kuma a wasan ƙwallon ƙafan ma ina son wato wannan kulob ɗin da yake da suna Barcelona. Saboda shine kulob ɗin da nake so nake ƙauna a ɓangaren ƙwallon ƙafa, nake jin daɗin kallon ƙwallon su da sauran abubuwa makamantan haka. Kulob ɗin Barcelona kulob ne wanda su ke haɗa ƙwararrun ma'aikata tun daga kan koca-kocai da kuma mabugan ƙwallon da sauran 'yan kallo. Ko wa ƙwararre ne ta wajen mu'amala da sauran abubuwa makamantan haka.

Ya danganta. Wani lokacin na kan so guri da yake da hayaniya, wani lokacin kuma kwata-kwata ba na son sa domin yakan takura mani. Ba za ka ga wani lokacin kwata-kwata ba ma na son na ji ana magana a kusa da ni, shi ya sa na kan ware wa gefe can in tafi gurin da babu wanda zai zo kusa da ni ko kuma babu wanda zai zo gareni. Wani lokacin kuma na kan ji cewa in ban shiga gurin mutane ba kwata-kwata ba na jin daɗi. Ya danganta. Akwai mabanbantan lokutan da za ka ga ina son hayaniya, wani lokacin kuma kwata-kwata za ka ga ba na so. To amma dai gaskiya lokutan da ba na so ɗin sun fi wanda na ke so yawa domin ita kanta hayaniyar ma idan ina yi wani lokacin zan ji kaina yana ciwo ko kuma cikina haka dai da sauran abubuwa makamantan su. Ta hayaniyar ta kasu kashi kashi akwai wacce za ka ga hayaniya ce ake yi ta faɗa, wata kuma hayaniya ce ta raha, wata kuma ta musu wanda ya shafi siyasa. To gaskiya hayaniyar da take ta faɗa ma kwata-kwata ba na son raba inda take, ba na son jin ta ma. Masu yin ta ma Allah ya shirye su. Sai kuma hayaniya ta tattaunawa a bangaren ilimi. Wannan hayaniya ce mai kyau wacce ba ma ni ba kusan kowa yana da ra'ayin yi da sauran abubuwa ita ma makamantan su. Sai kuma hayaniya wacce ta shafi bangaren siyasa. Hayaniya wacce ta shafi bangaren siyasa hayaniya ce wacce na ke so. Koda yaushe idan na ji ana yi ma na kan iya zuwa wurin in zauna ko da ba a gayyace ni ba domin abu ne wanda yake a zuciya ta yake nishaɗantar da ni a duk lokacin da na ga ana yin sa. Hayaniyar siyasa hayaniya ce wacce kake gane wane irin mutum ne yake yin wannan magana a kai. Daga lokacin da mutum ya fara ɗauko maganganunsa tiryan-tiryan za ka gane inda ya dosa. Mutumin nan mai hankali ne ko kuma ba shi da hankali. Duba da yadda shuwagabanni muke shan wahala a hannunsu shi ya sa na ke son mai da hankali wajen nazarta da laƙantar halayen mutane da kuma kansu shuwagabannin da suke mulkan mu baki ɗaya. Musamman a wannan ƙasa ta mu, ƙasa ta Najeriya wanda shugaba ko da yaushe babban burin sa yaga ya danne na ƙasa da shi. Wannan shine halayen shuwagabannin mu musamman shuwagabannin mu na arewa. Siyasa tana ɗaya daga cikin abun da ya sa na ke son in ji ana hayaniyar ta domin ita hayaniyar siyasa ina samun ilimummuka da dama a dangana da ita. Saboda haka wani lokacin na kan so hayaniya, wani lokacin kuma kwata-kwata ba na so.

Ina yin addu'a kusan ko da yaushe ma ba kullum ba. A rana ma na kan yi ta mabambantan lokaci. Misali, idan mun yi sallar asuba na kan tsaya in yi addu'o'i da Allah Subhanahu wa ta'ala ya tanada mana domin tsari ga jikinmu da lafiyar mu da kuma arzikin mu. Haka in mun yi sallah a zahar shima na kan tsaya in yi addu'o'i domin tsari ga jikinmu da lafiyar mu da kuma arzikin mu. Haka la'asar, magariba, isha'i duka waɗannan salloli idan mun yi ta, dole muna tsaya muyi addu'o'i domin shi addinin Musulunci ya koya mana abubuwa da dama. Duk abun da za muyi yana da addu'a. Sawace wannan tashi ce ta bangarensa daban. Saboda haka shi ya sa muke son yin addu'a a ko da yaushe kuma a duk inda muke. Bayan haka akwai misali kamar idan za ka ci abinci dole sai ka yi addu'a. A addinin Musulunci ka yi bismillah. Idan zaka kwanta bacci sai ka yi addu'a a cikin addinin Musulunci sai ka yi addu'ar kwanciya bacci. Haka in za ka yi alwala sitama ana addu'a addu'ar yin alwala. Duk abun da ka sani ana yin shi a cikin addinin Musulunci toh kafin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi wa fati sai da ya sanar da mu duka irin addu'o'in da za mu dinga yi yayin gabatar da ayyukanmu na yau da gobe da kuma na yau da kullum da yadda za mu riƙa gabatar da ibadanmu da su lafiya ƙalau. Saboda haka addu'a aba ce mai muhimmanci wacce ba wai ace kullum ba a, a kowane lokaci ma a kanta ake. Ko wane lokaci ana cikin yin ta domin samun tsira da kuma nasara ga al'amura na yau da gobe da kuma yau da kullum. Addu'a, addu'a aba ce mai kyau wacce duk wanda za ka ga baya yin ta idan ka kalle shi za ka ga a taɓe yake ba shi da wani katabas za ka ga duk abun duniyam ma ya biya damina.

Gidanmu akwai ƙasashe da dama, ya danganta da wane ɓangare. Na farko gidanmu akwai ginin ƙasa wacce ake haƙota a ƙasa, akwai kuma ginin yashi wanda akayi shi da bulo da bulo. Ya danganta da wane ɓangare ne amma ko da wanne ko da wane lokaci zaka iya ganin ƙasa, zaka iya ganin bulo wanda ake yin shi da yashi da siminti. Gidanmu mix ne, ma ja ne gidanmu, kowane kala abu akwai sha.

Hotunan wayata nakan ajiye su a guri mabambanta misali kamar gallery da email sai Facebook da kuma Twitter, Instagram, WeChat, LinkedIn da kuma WhatsApp. Hotuna abubuwa ne masu muhimmanci sosai da sosai a rayuwa shiyasa nakan ɓoye su a waɗannan wuraren da na zayyano domin in kawame su kada su samu matsala. Domin hotuna hotuna ne wanda suke tuna maka bayan gobanka kuma su tuna maka yankka su tuna maka jiyanka. Hotuna shine za ku ɗauki hoto sama da shekara talatin arba'in kuma ka zaro shi ka ga yadda yake wannan wanda kuka ɗauki hoton da shi in ma ya mutu za ka iya yi masa addu'a ka ga ke nan hoto ya yi tuni. In kuma yana raye yana cikin wani hali Allah ya ba ka dama za ka iya kirawo shi ka ce wa ne ka ga yanzu Allah ya ba ni dama saboda haka ka zo mu haɗu mu ci wannan daman da Allah ya bamu mu more ta. Wannan sune muhimmancin hoto saboda haka ya sa nake ɓoye hotuna a mabambantan wurare kamar yadda na zayyana a baya kamar Facebook, Twitter, Instagram da WeChat da Facebook da sauran abubuwa makamantansu. Ubangiji Allah ya bamu sa'a, rayuwa da nasiha da kuma fatawa sosai.